Yau wa mun yi magana da shi, ya ce abun da za ka kashe kuɗin access fee ya kama dubu ɗari, sai kuɗin wajen kwananka dubu talatin. Sanan batunabubuwan da na ce za mu yi magana akai, da yau da gobe kasan sai haƙuri. Dole wasu abubuwan sai ka kau da ƙanka san nan. To haka haka dai za a ci gaba da haƙuri har lokacin da za a kai ma matsaya. Yanzu ina inaso zan yanzu ina san in shiga wanka ne idan na fito zan shiga wanka. Zan je makaranta in na dawo na ke jin za mu yi magana. To abin dai na ke so shi lamarin nan ba lamarin gaggawa bane ba, duk yadda kake tunanin abubuwan ba haka suke ba. Kuma insha Allahu wani sakamako mai dai dai dai dai asannu asannu za a kai inda ake buƙatar kaiwa. Kuma duk dai abin da ya kamata za mu yi magana da kai a kai yadda na ke ganin abubuwan dai to alhamdulillahi za ace. Yau ma dai na so in je kai tsaye ka maganar to saboda lokaci idan zuwa anjiman komai da komai ya kammalu yadda ya kamata to za ka ji ni. Yanzun ma ina ta testing wani abu ne, to koi dai ne ma sai munyi.